Eh, ina cin cita, a abinci tana da matuƙan muhimmanci, sannan tana ƙara daɗin abinci da ƙanshin shi. Shi ya sa munfi yawanci muke yin amfani da cita wajen dafa abinci, wajen daka yaji, da sauran al'amuran girke-girke.

Eh ina futa wajan aikina. Nayi aiki na yi aiki aka sallame ni, na kan je na yi cefane, na kawo wa gidan mu domin su girka mana abincin mu, sun girka mana abamu abun ci, a ba wa sauran mutane da yara.

Tabbas ƙwarai dagaske muna da fanka a rufin ɗakin mu yanzu haka ma ina kallon ta inna ɗaga kai na sama. Muna da ita kuma muna samun wuta mu kunna ta tayi mana aiki domin samun shan iska da yin bacci mai daɗi.

Eh, a abin sha da na fi so idan aka cire ruwa, so ina shan lemon kwalba, ina shan Coca-Cola. Sannan kuma idan akwai Fanta, pineapple shima ina mararinsa a abin sha. Sannan kuma a abin sha na gargajiya ina ƙaunar shan kunun aya wanda ake sarrafa shi da aya.

Eh, abunda yakan bani ƙwarin wuya a yayin gudanar da aiki shine samun haɗin kan abokan aiki. Duk yayin da zan gudanar da aiki musamman idan ba ni kaɗai ba ne, to ina da buƙatar naga abokan yin wannan aikin sun maida hankali wajen gudanar da wannan aikin. Hakan yana ƙara min ƙarfin guiwa.

A'a, ba na fiki cin tufafi domin, ah, tufafi na, na kan yi amfani da shi da dai gargodo in da ya kamata. Kuma na kan, ah, sa tufafi kusan kullum sabo a wanke a goge.

Eh tabbas muna samun horo a wurin aiki, kaman duk bayan ɗan lokaci za a zo a ɗan ba mu horo a kan yadda muke gudanar da aiki. Idan da wasu sababbin dabarun gudanar da aiki za a gaya mana domin mu sani mu koya mu ma muyi amfani da su don gudanar da ayyukan namu.

Eh tabbas ina bada shawara a wurin aiki musamman idan na ga za a gudanar da aiki ba yadda ya kamata a yi shi ba. Na kan yi ƙoƙari in ja hankalin mai wannan aikin kuma in ba shi shawara na kan yadda ya kamata a yi wannan aiki.

Yayin da ɗakin da na fi so kawai ɗaki noma, normal ɗaki wanda kowace da kujeru na dama furnitures wanda haka ɗan sauke baƙi kamma kujera wadda mutum uku za su iya zama da wadda mutum biyu ya tsallase kuma wadda ɗaya cikin ɗan shi ma zai iya zama.

Idan wajen aikin ana ganin juna ne, ku ka yi magana da fatan baki ta wajen gudanar da yin magana akan abin da ya shafi aiki, don kuma ta kama ofis da ofis ne ko dai a tura masinja don a iya gudanar da wani sarewa ko kuma a buga waytafo domin gudanar da magana.

Eh tabbas ina shan madara amma ba ko da yaushe ba. A nafi amfani da kofi ko nescafe a shayi ko na yi amfani da top tea ko Lipton. Amma hakan ba ya hana ni wani lokacin in yi amfani da madara.

A'a bani da sa hannu a sakoninku na kan bikomai nawa a hankali ba tare da damun kaina ba, saboda na san yawancin al'amuran rayuwa sukan abubuwa sukan zo maka a lokacin da Allah ya tanada ma.

Eh, yadda nake yi tafiya wajen wurare, idan tafiya yakan iya kai kilomita uku abin da ya sama, nakan an yi amfani da mashin wajen zuwa. Idan kuma bai fi daga kilomita ɗaya ne zuwa biyu, nakan iya tafiya da ƙafa domin shi ma yakan taimakawa wajen motsa jiki.

Buri na a aiki se aca nayi aiki lafiya lau na bar kyakyawan tarihi wajen gudanar da aiki da gaskiya da amana. Sannan kuma na gama aikin lafiya lau ba tare da samu na da wani almundahna ba na da laifi ko cin amana. Wajen gudanar da wannan aiki.

A lokacin da nafiso na rana shine ranar Juma'a saboda ita ce rana mafi girma a wajen mu. Mai da muke zuwa masallaci, muke zuwa ziyarar cana yan uwa da abokan arziki. To wannan rana tanada mahimmanci a gare mu sosai.

Furen da na fuso furen aloe vera yana da matuƙan mahimmanci a wajen tsimin yakan magance cututtuka. Musamman wanda suka shafi nafata, yana da matuƙan mahimmanci.